To ayan nan tambayan na kusan yadda kuka san, halin da muke ciki, kamar kun san halin da muke ciki, cika kasan da muke ciki a Najeriya. Dauke wuta a kai a kai, wannan ya zama ba kome ba. Ya zama jiki an, an saba da shi. So indai mutum yana Najeriya, a ko wanne yankin yake, ya san dauke wuta wannan ya zama babakon amari ba. Wannan mun saba da shi tun muna yara, na ɗauke wuta a shiga yanayi na yi in an ɗauka ja na. Nepa yara suna ihu har yau din nan, tun muna yara har yau haka muke ciki. To wannan ba ƙaramin cikas ba ne da ci baya ah, al'ummar wannan ƙasa. Kuma abun takaici ne a ce har yanzu gwamnati, ta gagara shawo kan matsalar. Tun da ba waye kuɗi ne ba ta da ita ba. Ko ma'aikata ne ba ta da su ba. Kai abin da ma ya tabbata shi ne, akwai masu kuɗi wanda suke harkan sayar da generators. Ana ganin suna daga cikin wanda suke bawa gwamnati, cin hanci ko rashawa, a kan kada a shigo da kada zuwa gyara lamarin wuta. Saboda in aka gyara lamarin wuta, ka rage su kasuwan sayan mutum rusken. So gaskiya in babu aka ɗauke wuta mutum yana shiga wani duniya na tunani tunani, masu ɗan yawa. Saboda, har wutan da ya ɗauke za ka jo ni damuwa haka, ka shiga wani damuwa. To, dauke wutan, gaskiya ne yana sa ni na yi ta lissafi lissafin yaza yana shawo kan, matsalar dauke wutan da ake yi. Don abun yayi yawa gaskiya, abun yana kawo mutum cikas. A rayuwar shi na yau da gobe. A rayuwar da in ya tsara yana so ya aiwatar da wasu abubuwa. In babu wutan nan to abun yana rikicewa gaba daya. So abunda ɗaya da nake yi shi ne ina ta tunanin, yaya zan yi in samu mafita ga ainihin shi dauke wutan nan da ake yi. To tunanin nan gaskiya yana bani, yana buɗe min ƙofofi da dama, na yanda za a iya shawo kan matsalar. Daga ciki shi ne, ah maganan solar power, solar panels da batteries da waye waye. To ina tunanin, cewa yana daga cikin abunda nake yi in an ɗauke wuta. Tunani yana da zan samu haɗa, solar system na wuta, solar panels da batteries, da inverter da me mai wani abubuwan dai. To wani mutum ya samu ya install wani ya saka wannan. To in sha Allah matsalar wutan shi kam. Amma bai tafi gaba ɗaya ba. To ina ga ninety percent ya tafi saboda ayi, da rana kake mu'amala kawai. Rana yayi sauƙa kan solar panels, solar panels sakewa battery, battery, sannan battery ya canza wutan, wutan rana zuwa wutan electricity. To wannan shi ne ɗaya daga cikin abubuwan da nake yi. Na biyu kuma, duk da dai ina yin karatu ɗin amma dai in ya zama na ba wuta, to nakan koma yin karatu haka. Karatu na text, na littattafai ko a kan laptop, ko a hannu haka littafin ah hard copy. Duk bayan da bata kasance wa ina yin hakan nan. Dayan abunda nake yi kuma ina iya kallo ma in ya zama na babu wuta. Naji ba dadi na shiga damuwa, to nakan yi kallo don in samu nishaɗi kuma ya ɗau, ya ɗebe min kewa. Eh, sai kuma na huɗu mene ne ma? Yauwa jin waƙa. Tabbas, nakan ji waƙa idan ya zama na babu wuta. Nakan ji waƙa don na nishaɗantu, sannan nakan gwada kewa da nake ciki. To kuma gaskiya waƙa yana taimakawa sosai, saboda yana gamsar da zuciya sosai. Mutum zai je a cikin zuciyar shi ya gamsu, yana cin annashuwa, damuwa ya ragu damuwa ya tafi. To ka gani? So waɗannan su ne, muhimman abubuwan da nake yi, in an ɗauke wuta domin na samu niswa, na samu ƙarancin damuwa sannan na samu izuwa wani mataki kwancin hankali da wanda, hadali da rashin wutan da bazan samu ba. Eh, to wannan shi ne. Kuma muna fatan dai Allah ya sa, a gyara mana lamarin wutan mu na ƙasar nan, duk da dai a zalun.

Toh, gaskiya dai ni kam, bana yi gaskiya. Bana yin wuta da itace, saboda kasancewar inda nake, da abubuwan da nake mu'amala da su, basa, babu buƙatar nayi amfani da itace wurin wuta. Saboda, kaga akwai irin su gawayi ma, da su gas, da su kerosene, na kerosene stove, stove ɗinnan da ake saka mishi kerosene a ciki. Duk akwai irin waɗannan. To amma dai ni dai a yanzu ni da gas ne nake amfani saboda, shi ya fi zama, ah, convenient a cikinsu saboda ai, shi gawayi in ka siye shi zaka iya samun mara kyau wanda baya ci, wanda ake ce mishi ƙirya. Ka yi ta fifita shi, ka yi ta fifita shi, ka yi ta fifita shi ya ƙi ya kama. Saboda a yadda yake ina dafa shayi da, sosai akan mangal, to ina sayan gawayi. So a lokacin na samu experience da nau'in gawayi daban daban. Akwai masu kyau in ka yi sa'a, wanda kana kunna wa in ya kama ci shi kenan. Akwai wanda kuma ƙirya, kafin ya kama aikin ne. Amma in ya kama kuma to nan ma yana jimawa. To ka gani. Shi kuma itace, yana bada hayaƙi. Hayaƙin nan kaɗai ya isa ya zama dalilin da zai sa mutum ba zai yi amfani da shi ba. Saboda haka, kuma dai zamani dai ya zo kuma yanayin, ah, abun da aljihun mutum zai iya ɗaukan nauyi, shima duk yana da, yana taka rawar gani a cikin zaɓan wani abun da ba itace ba, ba kuma gawayi ba, gas kenan. Shi kuma gas ka ga zai ba ka zallan wuta, ba tare da hayaki ba, ba tare da wahalan tashi ba. Kuma wutan shi ya fi zama tsaftataccen wuta. Zallan wuta tunda za ka ga kalan shi shuɗi shuɗi, Shi kuma wancan za ka gan shi fatsi-fatsi, ja ja ja ja. Ka ga ba zunzurutun wutan ba ne. Akwai, eh, carbon monoxide sosai a ciki, ga hayaƙi. To wannan hayaƙin kaɗai ya isa dalili da zai hana mutum ya dinga mu'amala da itace wajen kunna wuta. Saboda hayakin da zaka shaƙa a jikin ka, zai cutar da kai sosai. Cikin jikin ka, cikin hunhu da sauransu zai cika da hayaƙi. Idanun ka za su yi ta ma zafi. So, ah, gaskiya bana amfani da itace. A shekarun baya dai ina gani a gidan mu, ina ganin ana kunna wa, ana girki da shi. Eh ana kunna wa, ana girki da shi. To amma dai ni kam, rabona da na kunna itace a matsayin, eh, makamashi na wuta, gaskiya na manta. Na manta sosai ban san ko tun yarinta ne ba. Amma ni don a yarintan ma akwai dai wani abun da nake iya tunawa da wani da mukan daffa abu haka. To na manta wancan lokacin da itacen ne. Ina sakin itace ne don a lokacin babu ma daman da za mu sayi shi abun nan. Shi gawayi. So, ah, ko gawayi ko gas bamu da daman sayan shi so sai itacen kawai da shi muke amfani. To wannan lokacin kuma, wasa-wasa yanzu a cikin shekaru na za'a iya kwashe shekara kusan ashirin. To abun da ya rage, to a wannan lokacin shi ne muka yi amfani da itace ɗin. Saboda girka wannan abun da muka samu don ba maso agani da sauransu, kuma bamu da kuɗi sosai a hannun mu lokacin. So shi ne. So yanzu dai gaskiya abun da nake amfani da shi a matsayin makamashi na wuta shi ne gas. Saboda tsaftatacce ne, ga convenience, ga rashin hayaƙi, ga rashin cin waje na inda za ka sassaka itace. Shi kawai silinda ne na gas, kawai za ka ɗan samu wani waje ka maƙale shi shi kenan.

To a matakin farko dai abin da nake jin tsoro, wanda kuma duk wani mai hankali ya kamata ya ji tsoro. Wanda duk wani halitta ya kamata ya ji tsoro shine Allah. Eh ina jin tsoron Allah a matakin farko saboda Allahn nan shi ne duk halittun da muke gani. Wadanda suke a cikin ruwa ne, masu yawo a iska ne, masu tafiya a bayan ƙasa ne. A'a masu cin nama daga cikinsu ne, masu cin ganye, yake da itace ne. A'a masu cin hatsi duka dai duk Allah ne ya yi su. Allah ne ya halicce mu sai mutane kuma ga mutane suna da suke doron ƙasa. To kai ka san wanda ya yi wa'inan abubuwan. Ka san abune halitta ne wanda ya kamata ya ji tsoron shi sosai. So Allah nake tsoro sosai. Bayan Allah ina tsoron kuma wanda baya tsoron Allah kamar yanda aka koyar da mu a addini cewa bayan tsoron Allah to ka ji tsoron wanda baya jin tsoron Allah saboda shi wannan ya zama wani shaga ne wanda zai iya yin komai don ya hallaka mutane, ya cutar da su, ya cinye haƙƙin wani, ya kashe wani, ya yi zina, ya sha giya duk wannan shi ba matsaloli bane a wajen shi. To ina jin tsoron wannan ma. Sannan sai a cikin dabbobi masu fiƙa da wasu da dafi. To su macen su akwai wanda nake tsoro kamar damisa. Damisa ina tsoron shi saboda shi mafadacin dabba ne. Yana da faɗa sosai. Shi kamar neman ma rigima yake yi da sauran halittu balle kuma ɗan adam. So ina tsoron wa'inan ma. To ka ga maciji shi ma abin tsoro ne. Eh maciji ma ina tsoron shi amma dai ban kai ma ma ina tsoron jin maciji ba dan ita gabaɗaya ma ba ta son ganin shi. Maciji ba wai ba ta son ganin shi. To ina tsoron maciji gaskiya kuma dai akwai su kala kala su macizan. To kowanne akwai yanayin dafin shi kuma dama wai babban abin da ya sa ake jin tsoron ai dafin shi ne da yake da shi. So dafin shi, shi ne babban dalilin da ya sa ake tsoron su. Inda ai wannan fiƙan da yake da su, inda ba dafi to mutum zai ma iya jure cizoɗin inda wannan ɗan fiƙan ne zai ɗau huda ka. To ba ka da wani abin da za ka ji tsoro ba ka. Amma in ya huda dafi zai shiga cikin mutum biyu magudanin jini ya kai zuwa sassa na jiki, ya kai zuwa ɓangarori na jiki kama daga su zuciya ne, kwakwalwa ne, a hanta ko da duk da dai. So shi ne. Amma irin, irin mesa shi tsoron shi da ake ji bai kai na sauran macizan ba tunda shi ba shi da dafi. Amma dai shi girman shi ne yake sa za su rita da shi. Tunda in ya kama abu ya nannade shi da jikin shi nan to fa wannan abu musamman in dabba ne fukusan bashi ba fita ne kawai. Zai mutu ne kawai. Eh so mesa gaskiya abin tsoro ne shi ma. To a ƙasa kuma akwai irin karnukan nan irin su pitbull da makamantansu. Su ma ina jin tsoron su saboda wannan karnukan ba su da tausayi kwata kwata za su iya yi wa mutum komai. Za su iya kashe mutum ma saboda ina gaya bayanansu irin abubuwan da suke abin tsoro ne matuka. Eh to ina ganin sai kuma shi kuma bindiga ina son shi amma shi ma ina tsoron shi saboda shi ma ka ga abu ne da zai iya kashe mutum. So akwai bindiga ma gaskiya amma shi bindiga ka ga har sai ka ɗauke shi ne tukuna.

Ah zama a kusa da taga sosai ma kuwa, saboda ina son iska. Irin iska fresh air in nan mai zazzagawan nan. Ya shiga ya fita, ya shiga ya fita nan. Don wajen da nake kwanciya ma ina saita kaina wajen da taga yake ne. Ta inda iskan zai shiga da ta inda zai fita duka. Musamman ɗaki inda nake kwana. Eh haka nake saitawa. Ina zama inda iska zai shigo, kaina yana wajen inda zai fita ma ko ƙafana yana wajen haka. Kawai akeyi mun iska yana kewaye ni. Na jin daɗin wannan iska ɗin. To ko a mota ma in ana tafiya, na fi son zama kusa da taga saboda wannan iskan da yake shigowa ina son shi sosai. Saboda gaskiya ni a ɗabi'a mutum ne mai jin zafi sosai. Ina yawan zufa da sauran su. So iska yana min maganin wannan zafi da zufaɗin da sauran su. Yana farkar da ni injini a watsake. Ji daɗin kasancewa na wannan lokacin da iska yake buguna ɗin. To jirgi ma haka, jirgi shi ma ina son zama a kusa da taga saboda in dinga hango ƙasa da sararin samaniyan ma duka. So gaskiya ina son zama kusa da taga sosai ma. Yanzu akwai lokacin da ina tunawa, ah na ɗebo zafin rana na yi tafiya a ƙafa. To ina neman inda zan wartsake haka in dan huta da sauran su. To na zauna, da na zauna kuma sai ya zama na inda nake ba iska, iska baya hura. Sai na ji to, zaman nawade wani abu ya samu wani abu bai samu ba. Eh zaman da na yi na huta tunda dama na jima ina tafiya ne a kan ƙafana. To da na zauna na huta ta wurin ƙafa da baya. Amma jiki kuma bai samu wannan iskan ba. Saboda haka sai na yi kokari kawai na shiga cikin tagzi. Na samu inda yake kusa da taga aka yi tafiya da ni na wasu mintuna kamar tafiyar minti goma haka. Yawwa da aka yi sai jikina ya wartsake, zufa zufan da ya duk ya bushe. Rigan nawa da ya ɗan jike indai irin na sa hannuna ta wurin tagan nan iska, ina saita iskan yana shiga cikin jikina yana hura duk jikina. So hatta tufafin da na sa da ya yi zufa, wannan iskan ya hura shi ya bushe. To ka gani wannan duk dalilin zama a bakin taga ne yake bawa mutum daman ya more iska irin haka. So gaskiya ina jin daɗin zama a bakin taga, a kusa da taga sosai. Kuma shi wannan iskan hatta ƙwaƙwalwa yana amfanuwa da shi sosai. Saboda a yawan iskan zai shige ka ne gaba ɗaya cikin jikin ka. Ta kuma ƙwaƙwalwa dama tana buƙatan abun da zai hutar da ita to iska yana daga ciki gaskiya iska fresh air. Wanda ba wani ƙura, ba ƙasa, ba hayaki. Tsaftataccen iska. To ina jin daɗin shi sosai gaskiya. To yanzu ma haka akwai inda nake tunanin zan gina ina da wani fili. To ina ta tunanin in na zo yin ginin ina so ya zama na zan saita, za a saita min windon ɗakina ta yanda iska yake hurowa saboda ka san kowane lokaci yana yi akwai yanda iska yake zuwa. Wani lokaci yana zuwa daga arewa maso gabas. Wani lokaci kuma daga yamma maso ah arewa haka. To idan mutum ya saita yanda iskan zai dinga zuwa mishi to zai more iskan da kyau. To ina wannan tunani ina wannan lissafin ina so ya zama na an gina min ɗaki ta yanda na yi seti da wannan kusurwa ɗin. Idan arewa maso gabas ne irin da irin lokacin su zafi da rani haka. Ina ji a wannan lokacin ne yake zuwa haka. Haka kuma idan yamma maso arewa ne ko maso kudu. To haka shi kuma muna da lokacin ruwa ruwa da sanyi sanyi. A wannan lokacin wannan iskan yake zuwa. So ina so ya zama na na saita ɗakina da falo na da banɗaki duka ta yanda iskan zai dinga shigo min ta wayan nan hanyoyi ɗin. Eh saboda haka gaskiya a takaice ina son zama kusa da taga matuka sosai sosai. Tun da abun da na gaya muku nan zai tabbatar muku da cewa eh lalle. Har ina tunanin na gina window, in gina ɗaki ta yanda iska.

Wai, wai, wai. Ƙarshen mako ai lokaci ne na saurarawa da hutawa wanda ya wajaba ga duk ɗan adam wanda ya samu muhimman jinhutu a jikinshi da ruhinshi ya dinga ɗauka da muhimmanci. Ai a ƙarshen mako ina tsara abubuwa da dama da zan yi don na samu nishaɗi da walwala da sakewa na rai. Saboda a wannan satin gaba daya dan mutum a ɗaure yake. Kai ne aiki kaje nan kaje can ka shirya wannan. Ko mai dai abu za a yi ta maimaita, za a yi ta maimaita kullum har mutum zai zama jaddada. Zai zama abun ya fita daga kanka. Kawai dai kana yi ne dai don ka rufe wa kanka asiri ba wai don kana son yin abun ba. Amma tun da ya zama na dole ta hanyar shi ne. Za ka samu kuɗin shiga, kuɗin a sayan abinci, kuɗin kama wajen zama da sauran su. To, akwai sai mutum ya yi hakuri, ya rungumi ƙaddara, ya ci gaba da aikin har zuwa lokacin da Allah zai kama shi wani mafita. Duk da dai mafitan zai zo ne tare da shima da ƙoƙarin da yake yi. Wajen kasancewa a lokacin da yake wannan aikin da baya so na sati ɗin. To yana ɗan ware wasu lokuta kuma yana yin wasu aiki a bayan ƙasa wanda wannan aikin shine asalin abun da yake so yayi wanda shi baya maganin shi a matsayin aiki saboda yana son abun a ran shi. To kada mutum ya zama na ya je ya yawa wani aiki sati guda shi kuma bai shirya, bai tsara wannan shi irin aikin da yake so ya yi ba ko wance ma gaba da aiki tunda abu ne da mutum yake so. Zai ji maka kamar ba aiki yake yi ba. To gaskiya tunda haka ne mutum yana, ah, fama da wannan aikin da baya so ɗin. To iya lokacin da zai samu yaɗan samu sarari shi ne a ƙarshen mako. To ka ga tunda haka ne kuwa ƙarshen mako nan ya zama na dole mutum ya tsaya ya tsara shi da kyau ta yanda zai more shi, ta yanda zai saurara, ya nishaɗantu, ya ji daɗi, ya sake rai shi, ya miƙaɗa jikin shi gabaɗaya, ƙwaƙwalwan shi ya huta, zuciyan shi ya huta. Yauwa ya yi nishaɗi. Wannan nishaɗin da zai yi shi ne zai ƙara ba shi dama. Na wani mako in ya zo ya ci gaba da yin aiki cikin dai natsuwa da kuma rashin tashin hankali. Saboda wannan nishaɗin da zai yi shi ne zai taimaka mishi wajen yin aikin, aikin mako ɗin. So kama yanda ɗaya daga cikin Imam Ahlul Bayti yake cewa ku raba ranar ku izuwa kashi huɗu. Kashi ɗaya na munajati da Allah. Kashi ɗaya na neman kuɗin shiga na yau da gobe. Kashi ɗaya na zama a cikin ƴan uwa makusanta masu nuna maka kurakuran ka. Kashi ɗaya kuma na morewa a cikin halattacen abubuwan jin daɗi. Sai yake cewa to wannan abu na ƙarshe halattatun abubuwa na jin daɗi su ne za su taimake ka kai sauran guda uku. To ka ga nan Imam Ahlul Bayit ma yana nuna mana cewa lallai rashin nishaɗi yana cutar da ɗan adam. In ya zama na kawai za ka yi ta aiki, ka yi ta aiki, ka yi ta aiki ba nishaɗi, ba walwala, ba hutu. Ka ga an samu matsala. So abun da nake shirin yi a ƙarshen mako shi ne daga cikin abun da nake so nayi akwai tafiya. Zan in yi tafiya in je wani ɗan gari haka kusa da jihar ɗin da nake. In shaƙata akwai wani waje da ake cewa Yankari Game Reserve. To ina son zuwa wannan wajen saboda na, na ga abubuwan ban mamaki na halittun ubangiji da namun, namun jeji da sauran su. Sannan kuma har wa layau ina so na je irin su Mambila. Na ga wannan ruwan Mambilan nan. Haka kuma ina so na je abun nan. Ah, me su na wajen da yake chin Taraba State. Akwai wani waje da yake Taraba State bayan Mambila, Numan yauwa. Ina so na je Numan ma na hau kam Plateau ɗin su nan. Weather ne da suke da shi yanayi me irin wanda nake so na sanyi da sauran su. To ina sha'awan ina so na je nan a ƙarshen mako tunda ba wani nisa daga inda nake sosai. Tunda tafiyarin awa bakwai takwas ne haka. To ka ga zan iya zuwa.

Eh gaskiya ni kam kusan duka da safe da yamma kusan duk ina kuzari saboda abun da yake faruwa. Da safe in na tashi abun da nake fara sha, ina shan ti ne bayan na sha ruwa ina shan shayi bayan na sha ruwa. Ina shan green tea concentrated green tea saboda in na sha shi ya riga zan min jiki ina jin daɗin shan shi sannan in na sha shi ina jin kuzari jikina yana wartsakewa. Toh ka ga da safe ma kenan ina da ƙarfi. Toh haka da yamma, da yamma ma nan ma ina ƙara shan shayin, bugu da ƙari kuma ina ɗaga nauyi ina motsa jiki. Toh ka ga shi kan kusan zai ma fi ma safe kenan tunda har mutum ya motsa jiki, ya yi irin su ɗaga nauyi to ka ga kenan, zai zamana yafi kuzari a wannan lokacin. Toh ka ga shi kan kusan zai ma fi ma safe kenan tunda har mutum ya motsa jiki, ya yi irin su ɗaga nauyi to ka ga kenan, Toh ka ga shi kan kusan zai ma fi ma safe kenan tunda har mutum ya motsa jiki, ya yi irin su ɗaga nauyi to ka ga kenan, zai zamana yafi kuzari a wannan lokacin. Toh amma dai saboda tsari da sauransu, zai zama na aikace zai fi kama da da yamma na fi kuzari tunda da yamma zan ƙara shan wannan shayin sannan kuma zan ɗaga nauyi sannan zan yi tafiya a ƙafa. Da safe kuma sai na zo dab da ɗaga nauyi ne nake cin abincin. So wuraren safe ma ya fita wuraren da rana kenan. Wani lokaci abincin ma zan ci sha ɗaya, saboda ya zama na ƙarfe sha biyu na ɗaga nauyi haka. Toh amma abun da nake yi yau da gobe gaskiya ya tabbatar da abun nan. Eh da rana na fi kuzari, da yamma kai na fi kuzari da yamma. Saboda shi zan yi abun da nake yi da safe da ƙari, kamar yadda na faɗa zan sha shayi da safe da yamma ma zan sha shayi. Da yamma zan ɗaga nauyi da safe ba zan ɗaga nauyi ba. Ka ga nan an samu bambanci. Da yamma zan yi tafiya a ƙafa da safe ba zan yi tafiya a ƙafa ba. Ka ga an ƙara samun bambanci. To shi ne. Kuma abun da yake ƙara ƙarfafa min gwiwan tafiya a ƙafa da yamma shi ne na ƙona kitse saboda tafiya yana daga cikin manya manyan motsa jikin da yake illata kitse. Mutane ba su ankara ba musamman. Saboda shi ɗan adam jikinsa zai iya jure yin shi na awowi da dama na lokaci mai tsayi ba kamar gudu ba. Gudu in ka ɗan fara dole zaka gaji saboda komai. Ka hanzarta ka ingiza komai na jikinka zuciya da meye me zai zama na ka gaji. Amma shi tafiya ka na yi a hankali kuma yana maka aiki kamar yadda gudu yake. Saboda zaka dinga ƙona kitse, zuciyan ka zai yi lafiya, jinin ka zai ware, ƙafafon ka za su yi ƙarfi, fuskan ka zai haskaka saboda rana mai ɗan sanyi sanyi yana haska shi da sauransu dai. So gaskiya na fi kuzari da yamma shi ne dai kawai. Na yi fi kuzari da yamma. Amma akwai lokutan da yanzu kamar kwana biyu da suka wuce zuwa uku da safe nayi wayannan abubuwa. Da safe na sha shayi, na ci abinci na ɗaga nauyi. Eh tafiya kuma sai da yamma. Toh ka ga a wannan rana yayi kama da nama na fi kuzari da safe kenan. To wannan shi ne. Amma dai kamar yadda nake ta faɗa a aikace na fi kuzari da yamma. Toh gashi yanzu azumi yana tunkaro wa. Yanzu ina zaton yamma ma ƙashen ta sai ya kai dare ma zan dinga ɗaga nauyi saboda yanayin azumi ne. Da kuma akwai buƙatar sanin lokacin da za a sha ruwa da kuma akwai inda nake zuwa tafsiri. To ina so na san wannan tafsirin da yaushe za a yi shi tunda yanzu an sa dokan hana hawa mashin a inda nake. Toh tafsirin za a dawo yin shi da rana ne ko da safe ko da yamma. Toh a nan ma zan ƙara gane a wani lokaci zan fi kuzari. Don ina ganin da ƙafa zan dinga zuwa tunda tafiyar minti goma ne. Da ƙafa zan je na dawo. Ka ga nan ma na motsa jiki. Ka ga nan ma da yamma na fi kuzari kenan tunda da yamma ne na yi tafiya din. So wannan kenan.

Kai ba na amfani da kunnen waya ina ji kuna rufin earphones kenan ko? Akwai dai lokacin da na yi amfani da shi a baya. Lokacin ban san illolin shi sosai ba. So musamman in zan je gym lokacin ina saka shi a gym. Kai tun wanda yake da waya ma ba wireless ba. Tun lokacin dubu biyu da sha huɗu, dubu biyu da sha biyar haka. Lokacin ina sayan mai waya. To a wannan lokacin na sa in na saya na je gym ina working out ina motsa jiki. Sai ya tsinke ko wayan ya samu matsala. Ba tsinke ba yake ba wayan ne yake samu matsala. Sai ya zama na kunnen sai na sai na yi ta taɓe taɓe a wajen inda yake shiga jikin wayan. Sai na yi ta taɓe taɓe ina ɗani da babaru. Sai dawuyi shan yaƙa da kukucewa haka dai. To sai ya zama na, ina ta sayan, ah shi wannan kunnen waya ɗin mai waya kuma. Kunnen waya mai waya. Earphones kenan. Mai waya. Wired earphones. To lokacin da yake ba mai da hankali ba, ban ma tsaya na kula da cewa akwai wireless, kunnen waya ba. Da na sani a wannan lokacin, ai da shi zan saya. Haka da wataƙila har yanzu ma yana nan ina aiki da shi tun da shi ba wa a jikin shi caji kawai za a dinga yi. To ban sani ba lokacin. So kawai na yi ta sayan na waya. In na ɗanyi sati biyu, kwana goma ya ɓaci in ƙara saya. Haka dai na yi ta saya. Na yi ta saya. To abun kadacishin zani. Han na dai ya dawo Nigeria lokacin nama ina Malaysia ne. Han na dawo Nigeria haka na yi ta fama. Amma da na dawo Nigeria ana na ana nan tafiya yana tafiya yana tafiya. Sai na gane akwai wireless earphones. Eh akwai wireless. Sai ya zama na, na fara mu'amala da shi. A daidai lokacin da zan fara zuwa gym a Kano. Sai na samu shi wireless, ah kunnen waya ɗin. Sai ya zama na da shi nake amfani in zan je gym. Da shi zan ji duk waƙoƙin da zan ji wanda suke shajja a ni na yi daga nau'i sosai. To haka dai haka dai har na daina zuwa gym ɗin ma. Na bar garin na dawo Gombe. To sai ya zama na, in zan yi tafiya ma. In lokacin da zan yi tafiya daga Kano zuwa Gombe. Na sa shi wannan kunnen wayan mara waya. Na sa shi a kunne na ina jin waƙa har sai zuwa lokacin da charging kunnen wayan zai ƙare. Nai wunin ina sai na tsaya. To haka dai han na iso Gombe. Sai ya zama na, ina amfani da shi a Gombe sosai ina jin waƙoƙi. Har zuwa lokacin da na fara dawowa daga nau'i ina ɗan ji. To can a wani lokaci na je Kano ina dawowa. Wasu sojoji suka nuna wai za su yi min aski wai. Ko na biya kuɗi ko su yi aski na ce musu zan biya kuɗi. Suka dai ƙyale ni ba yin ba yi min askin ba. Ban biya kuɗin ba. To tun daga wannan ranar na yi alƙawari na ce wa Allah to bazan ƙara saka wannan kunnen wayan mara waya na sa shi a kunne na na ji waƙa ba. Saboda yanda Allah ya kuɓutar da ni daga hannuwan na azzaluman. Na san Allah ne kawai ya ɓace ni ba wani ba. To tun daga lokacin da na dawo ban ƙara amfani da kunnen waya ba har yau din nan. Kuma wancan lokacin ina ga dubu biyu da ashirin da uku ne. Eh tun daga lokacin har yau ban ƙara amfani da kunnen waya ba. Ada yi ji in dai jin waƙi ne. Kai in dai jin waƙa ne. Kai har waƙe'n ma shi ma ba na ji. Saboda wannan alƙawarin da na ɗauka har yau din nan. Eh to shi ne wannan. So haka zan yi cewa a yanzu ba na amfani da kunnen waya. Amma dai akwai lokacin da na yi a baya. Kuma zai wuya na shiga bada amfani da shi gaskiya saboda, ah bincike na ilimi ya tabbatar da saka wannan abun a kunne yana cutar da kunne har zuwa ƙwaƙwalwa ma. Yana iya jawo wasu cancer da me me. So sai na ƙara zorita da lamarin. So yanzu na gwammace in samu speakers a maimakon kunnen waya. Na dinga ji yafi, yafi tsaro, yafi lafiya. Zaka ne santa daga kamuwa da duk wani irin nau'in cutar da zai kama ka a sanadin saka wannan kunnen waya ɗin. To wannan shi ne.

Eh, kalan launin labulenmu iri biyu ne. Akwai wanda yake kalan ruwan ƙasa, ruwan ƙasa kuma kalan ruwan ƙasan mai duhu ba mai haske ba, dark brown kenan, sai ɗan fari fari a jikin, a'a sai ɗan kalan madara madara a jikin shi. Akwai wanda kuma shi kuma da kalan madara-madara ne da baki-baki da fari-fari da ruwan toka-toka. Sannan shi wannan me ruwan fari fari da toka tokan da madara madaran. Shi na siye shi ne lokacin da na dawo sabon inda nake da zama. Wato na canza unguwa ne. To dana canza da na zo labulayen da da nake da su a gidan da nake da ba za su isa ba don wannan gida ne apartment ne musamman. Akwai ɗakuna biyu da falo, falon ma windunan shi sun kai wajen guda ɗaya, biyu, uku. A taƙaice dai labule wajen shida. To da na zo da na ga yanayin kalan fentin gidan apartment ɗin naga ruwan madara madara ne, sai na ce to lallai ya kamata labulen da zan samu shi ma ya yi matching da kalan cikin apartment ɗin wannan ruwan madara madaran. Saboda haka ba da jimawa ba na ba da umarni aka nemo min shi wannan labule ɗin mai kalan madara madara baki baki ruwan toka toka fari farin nan aka samo shi. Na saka shi a ɗakin da nake da wasu winduna mafi yawa na cikin falo. Amma akwai bangaren window biyu da ba wannan ɗin da yake brown brown da, me baki baki a jiki. Wanda daga wancan tsohon gidan ne muka taho da shi. To shi ne na saka a sauran window, windows guda biyu. To yanzu haka dai ina saran in sha Allahu ba da jimawa ba in Allah ya nufa wata ƙila a shekaran nan zan bar gidan. In na bari in sha Allahu inda zan sake komawa ko dai in tafi da shi wannan labulen da nake da su yanzu ko kuma in naga ba laifi na sayi wasu wanda za su fi dacewa da can in yaso su wa'yannan ɗin in bawa wani kyauta. To duk dai zan duba dai na ga yiyu wan wanda ya fi dacewa. Tun da ai a lokacin da kam zan bar nan in sha Allahu ai kuɗi sun wadatu. To kaga in kuɗi sun wadatu ya kamata ni ma inda zan koma naɗan yi sabon abubuwa acan in yaso wa'yannan labulen su in bawa wani shi ma ya more su a gidan shi. Tun dai kusan sabbi ne, sabbi ne aka siye su. So, so yanzu dai kalan kala biyu ne. Amma kalan dai kalolin labulen da nake amfani da su biyu ne zuwa uku. Eh, shi wanda na faɗa tun farko mai madara madara da baki baki da tokan, ruwan toka ruwan toka haka. Sai ɗayan shi kuma ruwan ƙasa, ruwan ƙasa mai duhu da ɗan madara madara a jiki, kalan madara madara a jiki su ne. To wannan kenan. Kuma labulen ko wanne faɗin shi zai yi kaman inci, kaman arba'in haka ko hamsin. To haka ko kuma ko wanne window guda ɗaya na ke saka wa. To da yake gidan maza ne. In da mata ne na san wannan windon za su sa labulen guda biyu ne a gefe guda guda. In aka zo buɗewa sai a shiga tsakiyan a buɗe wannan ta wannan bangaren a buɗe wancan ta wancan bangaren. Amma da yake gidan maza ne, labulen kawai guda ɗaya ne wanda in mutum yazo zai buɗe kawai zai kawar dashi ne gefe sai ya ɗaura shi a jikin windo a jikin window. Amma da mata ne kam, ah ba za su yarda da wannan tsarin ba. To wannan kenan. So in sha Allahu ina fatan.

To. Ai alamar abinci kan gaba ɗaya indai misali musamman wanda mutum zai ci ne a lokacin da zai ci. Ai yafi son abu mai zafi ai. Miya kan daga zafi zuwa ɗumi amma dai banda sanyi kan. Saboda in yayi sanyi kaga ya fara losing freshness din shi kuma misali ace tuwo da za ka ci shi yana da zafi shi kuma sanyi. In ka haɗa za ka ji abun ya wani iri ba daɗi. To amma in ya zama na misali tuwon nema ba zafi amma miyan da zafi to abun ma yafi daman zafi sauƙi sauƙi. Amma haka ace miya yayi sanyi ga abinci da zafi ina wani, wani ma ban saba ba. Ma sai ka ji ma baza ka iya ci ba. Sai ka kawai in ka ci ba za ka gansu ba. So gaskiya miya mai zafi shine zaɓina. Kuma ina ganin mutane da yawa za su tafi da wannan. E, abun da na tafi akayi nima na cewa miya mai zafi yafi na sanyi. Mutane da yawa na tabbatar sun fi son miya mai zafi akan mai sanyi. Tun da ai abinci ka ji shi da ɗumi yana nuna abincin da rai a jikin shi. Wanda in ka ci zai fi ma jikin ka, zai fi ba wa jikin ka alfanu. Abubuwan da jiki yake bukata da sauran su. Amma in yayi sanyi? Eh in yayi sanyi ma still in ka ci zai bawa jikin naka amma babu kamar ace da zafin shi da ɗumin shi nan ka ci. Za ka ji ma ka hi jin daɗin abincin. Jikin ka zai fi, za ka hi jin daɗi a cikin jikin ka. Sannan jikin ka zai zama an shajja a shi. Zai zama yana da ƙarfi da kuzari duk a dalilin sanyi, zafin shi miya din. Amma in ya zama na miya da sanyi fa to fa ina ganin wani zai iya tayi mashi da zuciya ma. Ni dai kamar zai min haka ba amma akwai wanda na ji yana cewa in dai miya da sanyi to lallai in ya ci zai iya tayi mashi da zuciya. To kuma kaga aci miyan, miyan akwai kala kala. Akwai mu'anan yankimu. Akwai miyan kuɓewa shi ne ladies finger. Akwai miyan kuka, baobab kenan. Akwai miyan aleyoho, spinach. Akwai na karkashi. Akwai na lalo. Akwai na yakuwa. Akwai na egusi ga sunan dai. Yanzu wai inda na lissafo misali in ka samu tuwon masara da miyan kuɓewa. Ka zo za ka ci kawai sai ka ji miyan yayi sanyi. Tuwon da zafi amma miyan yayi sanyi. Kana fara ci kawai za ka ji kai na wannan abun yawan iri bazai yiwuwa sai ka ji kawai. Ko dai a ɗumama miyan ya zo ya daidaita zafin tuwon ko kuma aka haƙura kawai ka ci yanzu yayi wani abinci. To kaga me amfani haka me riban haka? Ya zama na asara kenan. Dama tuwo ne yake da sanyi miyan yana da zafi toh da sauƙi. Dama dama duk da dai duk ba daɗi amma dai yafi dama dama. To haka in ka zo kan miyan aleyoho da tuwon shinkafa. Shi ma aka ce miya yayi sanyi abun ba daɗi. Musamman da yake ganye ganye da shi ka ga da ka dinga tauna shi ma ba kamar sauran miyan kuka ba da sauran su. To balle kuma kuka uwa uba. Shikan kuka shine in yayi sanyi ma yafi zama ba daɗi sosai. E haka abun yake. So miyan lalo shi ma kai ai watoh gaba ɗaya miyoyin ne kawai in dai suka yi sanyi malam ba labari. Ba labari kwata kwata. Ba daɗi abun. Amma idan miyan da zafi to in sha Allah ko wanne tuwo ka ci da shi ko na dawa ne ko alkama ko masara ko gero ko wanne za ka ji yayi daɗi sosai. Za ka ji kaman ka ci abu mai rai a cikin jikin ka. Zai fi wa jikin ka tasiri. E toh wannan kenan. Kaga in ka zo ko pepper soup ma miyan da za ai ma da na romon kaza ko roman ko romon naman sa. To kana buƙatan ka ji da romon musamman da naman kana so buƙatan ka ji su da zafi zafi ɗumi ɗumi. Amma in yayi sanyi musamman na kazan yayi sanyi yafi rashin daɗi. To kaga bangaren nama ma kenan. In dai za ya ma naman da miya miya, miya miya romo romo to kana buƙatan ya zama yana da zafi. Shi ne zaka more abun da za ka ci.

Eh to gaskiya bani da wani takamaiman lokacin da nake cin abincin dare. Amma dai ko ma dai a za'a yarda sai bayan magariba da isha. Sai nayi sallan ko magariba ko bayan isha. Ka ga kenan wuraren bakwai ko shida da arba'in da wani abu haka. To idan zanyi magariba ni kaɗai wanda ban saba yi ba misali in ce zan yi magariba, sai in ci abinci, sai in yi isha. To gaskiya ban saba yi haka ba. Yawanci sai na haɗa magariba da isha. Ka ga dai sai naje wajen ƙarfe bakwai kenan. To nan ma abun da ya sa dole zan ci saboda da rana ko da yamma, da rana zuwa da yamma na ɗaga nauyi. Cikina ya jikkata, yunwa ya kamani bayan gushewan lokuta, sai ya zama na daidai wannan lokacin ne yunwa ya gama kamani. To in na dawo sannan kuma na gama ɗaga nauyi in yamma tayi. Da ma nauyi ina ɗaga wa da rana. Wuraren ɗaya na gama, tsanen yi ƙarfe biyu na gama ɗaga wa. To idan yamma tayi huɗu da rabi to zan fita in yi tafiyar ƙafa. To wannan tafiyar ƙafan ina yin kusan awa ɗaya da rabi. Mama kusan ma ina yi awa ɗaya da rabi. Wani lokaci na ga da dama ma in nayi awa ɗaya da minti hamsin ko awa biyu. Amma dai awa biyu rarely nake bin cikayen shi ba gaskiya. Mafi yawan nan da nema kwanan nan awa ɗaya ne da minti hamsin. To idan na je na yona tafiyan haɗe da ɗaga nauyi da na yi, sai, sai in je ina so na ci abinci yunwa ya zo min. To shine a wannan lokaci bakwai, bakwai da rabi haka dai zan ci. Kai a wani lokaci ma in na yi wasa zan iya kai wa takwas. Amma gaskiya ban ci ka kai wa takwas nan ba. Nan da yake ƙarfe goma nake kwance. To ka ga bai kamata yace daga lokacin da ka ci abinci zuwa lokacin da zaka kwanta yace awa biyu kawai aka samu ba. Awa uku ya kamata ya zama naƙalla. To amma dai wani lokaci so ɗaɗaya na kan ci abincin takwas. Ɗaɗaya. Amma gaskiya baya kai takwas. Yawanci bakwai, bakwai da rabi. Saboda a lokacin na gama sallolin da zan yi, nayi lazimi na magariba, nayi karatun ƙur'ani, nayi lazimin da na yi sannan in yi sallan isha. Na idar shima ne lazimin da zan yi, nayi karatun ƙur'ani, nayi addu'o'i. To bayan nan to a daidai wannan lokacin ne zaka samu bakwai, bakwai da rabi tayi haka. To bakwai da rabi nan nayi in sha Allahu da ma na tara yunwa saboda ɗaga nauyin da nayi da rana da tafiya da nayi da yamma. To da ma abinci na riga na girka shi yawanci. To da na dawo kawai wannan lokacin yayi sai kawai na hau ci. Idan kuma misali ban dafa ba to dama yawanci abun da zan dafa in na dawo ba mai wahalan dafawa bane. Bai wuce mintoci zai ɗauka ba. Sai, sai ya zama na da na dawo kafin ma na fara sallan sai in ɗaura misali in shinkafa ne. Sai in ɗaura shinkafa a kan wuta sai na zo na fara sallah. To kafin na gama sallah na in sha Allahu abincin zai nuna tsab. In nayi idadda sallah zuwa lokacin da zan yi idadda sallah nayi sallama, na sallame to ruwan ya fara tafasa da shinkafan. Ina nan kuma ina addu'o'i, ina da lazimi na da su karatun ƙur'ani yana cigaba da tafasa. Kafin na yi sallin isha ya yi wajen rabi. To in na ga dama kafin sallin ishan sai in je in wanke shinkafan in sa sabon ruwa ko kuma idan naga bai kama hankali na ba ina yin nuna nashi zan ce to zan bari sai bayan isha ɗumma sai nan. Amma dai yawanci gaskiya kafin isha ɗin nake canzarwa. Ta yanda ina gama isha ba da jimawa ba abinci ya nuna sai ci. To ka ga wannan lokacin shine zai zama na bakwai da rabi. Na gama abincin tun kafin bakwai da rabi. Ina isar da ina sallan isha shi kenan zan zuba shi kafin na gama addu'o'ina ya ɗan huce sai na fara ci. To in sha Allahu kuma ina cin, cin lokacin da yake ɗauka na cin abinci gaskiya yana ɗaukar time don a hankali nake ci. To in na fara ci nan zan iya kai wa kusan takwas ina ci ko kuma bakwai da arba'in da biyar. To inda wannan lokacin yayi to na gama ci sai godiya sai kuma naji da Allah ya kai mu gobe.

To, lallai fa wannan babban tambaya ne. Akwai abubuwa da dama da suke da muhimmanci a cikin abota abokantaka. Tabbas kowanne in ka ɗauke shi, in ka yi bayani akan shi, za kaga kaman to na gaban da za a faɗa ba zai fi wannan muhimmanci ba, ba zai fi shi daraja da ƙima ba. Yanzu misali, mutumtaka ɗan adamtaka. Shi ne ya zamana kana jin matsalolin ɗan uwan ka, mumini ko ɗan adam ma kawai kana jin matsalolin shi kamar naka. Kaga wannan shine ɗan adamtaka mutumtaka kenan. Wani ne alaƙan ka da shi, shi ne mutum ne kaman kai to sai ya shiga yanayi na damuwa, na ƙunci, na jarabawa sosai. To a matsayin ka na mutum mai ɗauke da ɗan adamtaka mutumtaka, to abin da za a tsammata shi ne kai ma za ka ji wannan abun da yake fama da shi. Hakan kuma sai ya sa a nemi mafita. In sha Allah, Allah ya wajen ka za su samu mafita kai da kake jiye mishi. Kaga shi kenan sai ka taimake shi. In kuma cikin hukuncin Ubangiji ba za ka iya ba to sai ka mishi maganganu masu daɗi wanda za su kwantar mishi da hankali. To ka ga wannan mutumtaka ɗan adamtaka tausayi kenan. To na biyu amana. Amana ba ƙaramin al'amari ba ne. Saboda amana yana zama ginshiki na hulɗa tsakanin ka da jama'a gaba ɗaya balle kuma abokanen ka. To shi amana babban al'amari ne kuma ana jaddaba mutane da lamarin amana. Saboda shi amana abu ne wanda ba za ka san wa yayi mai shi ba sai wani lamari ya taso. Abun da ya shafi misali, a ka ba da ajiya ne, a ka ba da wani saƙo ne za a kai wa wani, a ka ba da ajiyan kayan ka ne ya kai baka so ka rike. To anan ne za ka iya sanin mutum yana da amana amma baki kowa zai iya nuna shi me amana ne. To a daidai lokacin da ka ba da wannan kayan naka ko naka kayan ajiye ma ko ka ba shi wani dukiyan wani ko ka gaya mashi wani magana wanda kana so ya kiyaye kada ya gaya wa kowa. To inda za ka gane shi ne idan wayannan abubuwan sun tsira. Dukiyan ka da ka ba shi ya ajiye ma ya taɓa ko yana nan yanda ka ba shi. Dukiyan mutane da ka ba shi, ka ba shi saƙo ya kai musu, ya kai musu ya isar musu hannunsu. Hannu da hannu bai ci komai ba. Sannan maganan da ka gaya mishi akan ya kiyaye sirri ne kada ya gaya wa kowa. Ya kiyaye wannan magana ko ya je ya faɗa. To ka ga wayannan? Amsoshin wayannan tambayoyin su ne za su ba ka daman sanin to wannan mutum ne wanda ya kamata ka yi mu'amala da shi a aboki ko yaya ko ka kawo ƙarshen mu'amalanku. Don lamari ne babba amana gaskiya. Ka gani. Sai na uku kyautatawa. To ka ga dai kyautatawa ba ƙaramin al'amari ba ne wannan Annabi yana cewa babban abun da ma aka turo shi ne ko da yake shine kodayake shi wancen maganan tarbiyya ne. To amma tarbiyya mai kyau shi yake ja mutum yanzu me, me, me, me, meye ne ma na ce? Kyautatawa yauwa kyautatawa. Saboda akwai wani ƙarin magana ma da ake cewa wai mutum bawa mai kyautata mishi ne. In kana kyautata wa mutum ka gama da shi. Dole in ba dai yana da matsala a zuciya ba ne, zai so ka, zai damu da matsalolin ka kuma. To ka gani in ka nuna wa mutum, in kana kyautatawa mutum to wannan kenan. Sai kuma maganan, eh, gaya maka gaskiya. Gaya maka gaskiya a duk halin da kake ciki amma dai cikin, cikin ladabi da girmamawa. In kai kuskure a nuna maka yi ba daidai ba, a gaya maka. To wannan zai taimake ka wurin gyara kuskuren ka, ka gyara sannan ka kiyaye gaba. Saboda haka kaga kenan mafi muhimmanci a cikin abokantaka kyautatawa, amana, jin kai faɗin gaskiya. Wayannan su ne suka fi komai.

To, wannan tambayar naku yana da fa'di tambaya ne kamar harshen damo. Yaushe kake zuwa kasuwa? Ka ga zai iya zama kuna nufin a matsayina na mai kasuwanci wanda yake cin kasuwa, yaushe nake zuwa ko kuma a matsayina na konzuma, mai zuwa yayi sayayyan cefane da sauransu da al'amuran yau da gobe. To, ko wane dai yana da muhimmanci. Ka ga dai kasuwan da nake zuwa ina cin ta lokacin da nake zuwa gaskiya kusan duka sati ne. A lokacin da nake kasuwan hatsi. Akwai kasuwan da yake cikin Bauchi State wani Local Government ake cewa Futuk. Lokacin munje je wannan kasuwan shi yawanci kasuwan ranan ina ji Laraba ne ranan kasuwan. To muna zuwa ranan Laraba. Mu kaje muna sayan hatsi musamman wake da waken suya da mun siya har da maiwa ma da rogo da to waɗannan dai sune muke siya. To muka siya sai mu biya musu kuɗin mota a kai su wani gari da ake cewa Kumu. Daka kai su nan za a ajiye su a cikin store a samo su magani a rufe su, a riƙe har zuwa wani lokacin da ake tunanin kayan za su tashi suyi daraja. To cikin hukuncin Ubangiji dai jarabawa ya same ni duk abubuwanana duk bawan da ban yi asara duk na yi mummunan asara a kansu. Eh, jarabawan da ya same ni kenan dukansu. To akwai kasuwa ma da muka je shi kuma na, ah, na garin wannan garin da yake Maiduguri yake Borno State. Eh, wanda yake Gabas da Gombe. To shi ma munje mun ci wannan kasuwan mun siyo masara mun turo shi Gombe. Eh, mun turo shi Gombe muka ajiye a warehouse a nan Gombe. Yauwa sunan garin biyu, under Borno State. Mun siyo shi muka turo shi Gombe muka ajiye shi. Haka kuma, eh, wannan, wannan shinkafa. Shi kuma shinkafa mun siya shi a wani Local Government da yake Gombe da ake cewa abun nan. Me sunan wajen ne? Akwai sunan wajen. Na, sunan wajen ya kwanta min. To shine ma kaɗai wanda muka siya muka ajiye lokaci ɗan gushe ya bamu riba. Amma bayan shi sauran kasuwannin duk an samu asara. Ana na ana nan sai ya zama nan na fara zuwa kasuwannin shanu ma. To kasuwan shanu shi ma na fara zuwa a hankali a hankali. Shi ma ya zama na dai abun bai yi ba. Sai matsaloli aka yi ta samu da dabbobin daga wanda zai yi rashin lafiya sai wanda an siyo za a sayar kuɗin ya faɗi. Haka dai muka yi ta fama dai shi ma asara. To har ya zama na dai. Amma kuma mun je kasuwan leggal a can muke saro. In muka siyo leggal sai mu turo shi Gombe a matakin Kumu a matakin farko. In an samo mai siya a Kumu to in ba a samu ba sai mu turo su Gombe. Sai suka zo Gombe nan ma in ba a samu ba to sai mu tafi da su alkali Bauchi State kenan. To in sha Allah ana, ana sayarwa amma nan ɗin ma an haɗu da jarrabawa an faffadi. So, so gaskiya kaga kenan a lokacin da ake cewa a kasuwan nan a sati kusan ba ranan da ba na zuwa kasuwa. Duk da dai abun ya bambanta ba lokaci guda ne duka ne da hatsin da shanu ba an samu bambanci. To haka kuma in ka zu matsayina na mai zuwa yayi sayayya wanda zai amfani ba wanda zai ci kasuwa ba to ina zuwa, ina zuwa kasuwa wajen sau a sati kaman sau ɗaya haka ko sau biyu. Saboda akwai abun da nake siya in yi kwana biyar yake ƙarewa. To ka ga kenan zan iya cewa a sati ina zuwa kusan sau biyu kenan. In naje yau in yi kwana biyar ko ƙasa zan ƙara zuwa. Saboda zan je na siyo irin su nama, ɗanyen nama zan zo na sarrafa shi na dafa. Zan siya hatsi, zan siya irin su taliya.

Na ji daɗin wannan tambayan saboda ina da bayanai akan shi. Wato ni ina daga cikin wayanda da Ingilishi ake cewa hypochondriac wato wanda ya damu da lamarin kiwon lafiyanshi. To ina daga cikin wannan mutanen tabbas. Lamarin lafiya, lamarin lafiya na da kiyaye shi ban ɗauke shi da wasa ba kwata kwata. Na ɗauke shi da muhimmanci sosai kamar yadda ka san mutum a matsayin shi na musulmi kullum sai ya yi sallah yana la'akari da dokokin Allah baya karya su. To haka lamarin lafiyan jiki na na ɗauke shi. Indai abu ya same ni to ba daga ni ba ne kawai kaddara ne ko jarrabawa. Daga cikin, babba daga cikin abubuwan da nake wajen kiyaye lafiya shine ɗaga nauyi, eh ɗaga nauyi weight lifting. Ina ɗaga nauyi a kai a kai. A sati kan ko min lalacewa zan ɗaga sau biyar. Eh duk yadda zanyi sau biyar kan zan ɗaga. So don ma kanna zake ne da sai in ce muku satin ma gaba ɗaya ma da yake akan je hutu na rana ɗaya. To bayan haka kuma ni yanzu na ɗan samu injury ne ma da ya sa ba na yin duka kwanakin. Na ɗan ji ciwo a hannuna. So ina ɗaga nauyi, ɗaga nauyin nan wato ba ƙaramin magani ba ne ga garkuwan jikin ɗan adam. Saboda wato a yanayin ah shi ɗaga nauyi magani ne rigakafi ne ga manyan cututtuka da kuma ah zufa da mutum zai dinga yi zai sa ya ƙona abubuwa da dama irin nasu eh irinsu suga da maiko da irin waɗannan. Biyu zuwa minti arba'in zuwa awa ɗaya zuwa awa ɗaya da rabi duk ina yi saboda ya tabbata ilmance cewa tafiya a ƙasa ba ƙaramin motsa jiki ba ne wanda yana yanke abubuwa da yawa na, yana kare mutum daga abubuwa da yawa na wasu mu-munanan cututtuka irinsu ciwon suga diabetes, irinsu hawan jini da ma zuciya ma gaba ɗaya. To tafiya yana, yana, yana yanke wa'inan su da ake cewa risk factors ɗin. Yana kare mutum daga shi. Yanzu misali an ce wanda yake tafiya kullum ko da na minti ashirin ne to tsawon rayuwan shi lifespan ɗin shi yana fin na wanda baya yi kwata kwata. Haka yuwan kamuwan shi da cutar suga shi ma yana, ana kusan rage shi ko yanke shi ma gaba ɗaya. Sannan haka lamarin hawan jini. Haka kuma kitse da yake gudana a cikin magudanar jini na jikin ɗan adam. Shi tafiyar ɗin da ɗaga nauyin yana ƙona su sosai. To shi ma haka ɗaga nauyi shi ma ana la'akanta shi da tsawon rai musamman abun da ya shafi tsugunnawa da tashi da nauyi ɗin nan wato squatting. To shi aka fi ma maganganu a kan shi musamman cewa masu wanda cinyan su yafi kauri yafi girma to ana projecting cewa za su fi yin dogon rayuwa lifespan akan wanda baya yi. So abubuwan dai suna nan da yawa gaskiya. Sannan kuma sai wajen cin abubuwa to nan ma ina kiyayewa matuƙa. Eh duk da yake munanan yankin da muke na duniya rayuwa ba sauƙi sosai ka samu ma ka, ka bi irin wannan tsarin in ba kana da dama ba gaskiya abune mai wahalan gaske. So cin abincin da yake gina jiki protein ke nan da ganyayyaki da kuma carbohydrate ya zama kaɗan. Ya zama na protein ɗin ya fi yawa. To yana taimakawa matuƙa. Kula da wannan shi ma yana sa jikin mutum yayi lafiya sosai. Ana so a rage kuma shan sugar saboda sugar yana iya jawo hyperglycemia. Blood sugar ɗin mutum zai hau. To amma idan.

A'a na ji daɗin wannan tambayan. Tab, ayi launin da na fi so tun ina yaro shine shuɗi wato blue kenan. Eeeh ina son wannan kalan sosai. Kuma sai da na girma da nake fahimtan ilimin halin dan adam na kaloli, na gane cewa wato kalan da mutum yake so shi ma yana ba da bayani akan yanayin da mutum yake. Yanzu misali shi shuɗi ana haɗa shi ne da, ah zaman lafiya, kwanciyar hankali, nishaɗi da sauransu. To tun ina yaro haka ne ke na fi son shuɗi. Kaya, kaftani za a min shuɗi nafi so. Zan iya cewa duka a zaba mun shuɗi a ciki. To takalmi ne dai shi sai kwanakin baya da nake, na je wani ƙasa anan ne nake samu takalmi shuɗi. Na so takalmin shi ma sosai. Eeeh, amma haka kaftani da babbar riga shuɗi nafi so matuƙa. Eeh, to kuma mama na take gaya min ma ai kamar wai ƙabilan da na fito daga ci kamar su sun fi son wannan kalan Fulani kenan. Take cewa ai baba na shi ma haka yake yana son shuɗi. Kuma sai naga, sai na ɗan kula sai naga fakaman tana da ɗan gaskiya saboda na duba wasu daga cikin mutanen da na sani naga suma suna son shuɗi ɗin. Na ce oke wato wannan ana gadon shi kenan. So gaskiya ba, shuɗi ba ƙaramin kala bane. Kala ne sosai wanda gaskiya yana da kyau matuƙa. Eeh, kuma in ka zo layin wanduna ma jeans ka yaga shuɗi, kusanya ma yana nema ma shi baƙi kyau. In ka samu shuɗin wando da baƙar riga ko fari, haka kalan yayi kyau sosai yayi macen. Ba kaman ja ba, kaya kaman ja shi kuma yayi dau da yawa. Kuma shi ja lafiya alaƙanta shi da wato ainihin rashin zaman lafiya ko kuma a power ƙarfi. Eeh, jin ƙarfi da girma da sauransu irin waɗannan abubuwa. Da shi aka fi alaƙanta jan kala. So wannan kenan. Amma shi shuɗi kamar dai na faɗa baya shi ana alaƙanta shi ne da zaman lafiya, kwanciyar hankali da irin waɗannan abubuwa, da kyau da sauran su. So shi shuɗi gaskiya ba ƙaramin kala bane. Man sanya aka yi tun ina yaro na fi son shi ba. Eeh amma dalla ina tuna tun ina yaro ne shuɗi nafi so. Abun yana ba mamaki. Eeh, to a gini dai kuma ban cika ganin an yi fentin shuɗi a cikin gini ba. Ko ɗaki ko gida gaba ɗaya ko katanga bana gani ana yin shuɗi. To ina ji bayi kyau a nan ne kenan. Anan ake amfani da kalan madara da fari da wani lokaci kore. To amma har zan yi amfani da kore, ai ya kamata ace shuɗi ma zan iya amfani da shi ai. Eeh, ya kamata ace shuɗi ma zan iya amfani da shi. Amma dai ban taɓa ganin, ina ga ban taɓa ganin. Ba zan iya tuna gidan da na ga an yi shi da shuɗin kala ba amma ina ganin ni zan gwada in fenta wani waje na gani. Na gani da shuɗin kala zai yi. To yanda yayi, anan zan gane idan misali gidan da zan yi in Allah ya bani dama, zan sa shuɗi ne ko kuma a zan sa kalan madara. Don gaskiya ina son kalan madara a cikin gini kam. Eeh, to ɗayan launin da nake so maybe shuɗi shi ne a yanzu nake ganewa baƙi. Ina son baƙi ma. Baƙin launi yana min kyau sosai. Don takai ga akwai lokacin da yawanci in zan je asibiti shi ne nake saka. Har likitocin suna min tsaye suna cewa "Man in black" wai ina yawan sa baƙaƙe, baƙaƙen kayayyaki, gado, wando da komai baƙi. So ina son baƙi ma gaskiya. To sannan ina son kalan madara milk. Shi ma yana min kyau. Shi kamar a gidama dama, a gidaje da ɗakuna wannan kalan nake gani ana yi. So yana ba ni sha'awa sosai kalan madara. So to wannan kenan. To daga nan kuma ina ga sai fari. To ina son fari shi ne mabiyin su. Da fari sai purple ban san sunan purple da Hausa ba. To duk waɗannan kalolin ina son su. Saboda suna ƙayata ni matuƙa. Eeh, yanzu ma haka akwai wasu kayayyaki da nake ganin in zan same su to zan yi su a duk kalolin da na faɗa. Eeh.

To ayi wannan item wannan. Naji dadin shi sosai saboda wato kun kawo kuka ne gidan mutuwa. Injimalam bahau she. To ayi motsa jiki ina yin shi yan da kasan sallah. Kamar yanda kasan musulmai suna sallah sau biyar a rana ba? To haka na ɗauki motsa jiki. Ina motsa jiki kullum a sati dai ka makalla zan yi kwana biyar idan, idan ɗanyi wasa ke nan shine zan yi kwana biyar. In kuma yanda ya kamata ne to kwana shida nake yi kwana ɗaya rest day. E, kullum sai na motsa jiki in dai darai da lafiya wannan ba, ba kwakwanto ba shakka. E kuma ina rarraba motsa jikin ta yanda kowane rana akwai sassa, akwai ɓangarori na jikin da nake training. E kowane rana. Yanzu misali shekaran jiya na, na yi tsugune da tashi, squatting da kuma kafaɗu. Na yi walking out shoulders. E to rana biyu mabiyin shi ban samu na yi ba saboda wasu matsaloli haka. To da yau ne ya kamata yau ma aka samu matsala ban yi ba. To amma gobe Allah ya kaimu zan yi na ƙirji. E zan yi na ƙirji. So dama yanda nake raba ranakun, ah rana ɗaya zan yi squatting da cin yake nan sannan ne shoulders. Shi shoulders da dumbbells nake yi. Shi kuma squatting da barbell ne. Ina yin set biyar biyar. Wannan yin set biyar wannan yin set biyar. Amma ina fara da mai wahalan squatting saboda ina ganin idan na yi squatting to duk wani abu mai sauƙi ne in zai biyo shi. Duk wani abu inda zai biyo shi mai sauƙi ne so sai in yi shi na yi squatting ina hutu a tsakanin kowane set na minti biyu zuwa uku. Haka zan yi set biyar. Na farko set na farko ina ɗaga wa ina maimaita ɗaga wa kaman sau sha shida reps ke nan. Na biyu ina yin kaman sha huɗu amma yanzu ƙarfi na ya ragu. Yanzu na yi na sha shida na farko ina yi sa'a ne nake samu na yi sha biyu a set na biyu. To ban san me ne tun wani ciwon kafaɗa da na yi da ɗan kwana biyu ba na ɗaga wada na dawoyi sai ƙarfi na ya ragu sai ya zama na ba na iya ɗaga so reps dinba na yin yanda nake so yanda ya kamata. To shekaran jiya ma da na yi set na farko sau sha shida na biyu na yi goma, na uku na yi goma, na huɗu na yi takwas, na biyar na yi goma. To wannan ke nan. To shi kuma squatting set na farko zan yi sha uku, set na biyu ah sha biyu, set na uku sha ɗaya, set na huɗu goma, set na biyar takwas. Haka set biyar ke nan. To haka nake yi. So shi kuma shoulders shi ma so set biyar nake yi. Shi ne so sai ranan, sai ranan biceps kuma. To ranan biceps shi ina yin nau'ukan exercise ne guda biyu sessions biyu nake yi. Na farko da barbell na biyu da dumbbells. Shi na barbell ina yin sets biyar. Na farko zan yi kaman sha uku, na biyu na yi sha ɗaya, na huɗu na yi tara, na uku kai na yi tara na huɗu na yi takwas, na biyar ma na yi takwas haka. To na gama da barbell to sai kuma dumbbells. Dumbbells shi ma in na zo zan yi set biyar. Na farko zan yi sha wajen biyar, na biyu na yi sha uku, na uku na yi sha ɗaya, na huɗu dana biyar na yi goma goma. Haka set biyar ke nan. To wannan ke nan. Sai ranan chest ƙirji. Ranan ƙirji shi kuma da zallan barbell nake yi.

To, gaskiya dai a yanzu dai kam, a matakin da nake a rayuwa yanzu, na fi son zama a birni, a yanzu dai kam. Saboda, wasu abubuwa na rayuwana da nake yi gaskiya in ba a birnin ba, bazan samu daman yinsu ba. Eh, yanzu misali ina yin multiplayer video games ina yin wannan misali. To ka ga in a ƙauye ne, a nan yankin da muke, ƙauye ba wuta. Bayan ba wuta, service network, na telecom companies babu. So idan na ce ina so na yi game ɗina a can, ka ga bazai yiwu ba. Ba wuta sannan, ah, babu network mai ƙarfi wanda zai bani damar na yi game online multiplayer. Saboda, aƙalla duk lalacewa ana buƙatar a samu 4G network. To shi kuma ƙauye 3G ne, 3G ɗin ma yana ɗan rawa. To ka gani. To wannan in na ce a ƙauye zan yi ba zai taɓa yiwuwa ba. Dole sai a birni. To amma yanzu da zuwan Starlink, mutum zai iya ɗauka. To, sai ya taho da Starlink ɗin shi kawai, ya kafa shi a nan, a inda zai zauna, ya saka shi a gidan, ya yi fixing komai. Shi kenan, ka ga wannan kam ya zuƙo network na intanet koma daga ina ne daga sama. To ɗayan matsalan kuma wuta ne, to ka ga, ya za'ayi da matsalan wuta kuma? Tunda in an samu inda za a yi a kafa Starlink dish to ya za yi da wuta? Eh, to ina ganin yadda za'ayi shi ne, ah, kamar yanda aka samo mafita, aka kawo dish na Starlink, to zai iya kawo solar panels, aka kawo solar panels sai a kawo batteries, sai a haɗa. Ka ga an yi source na electricity kenan. To in akayi haka, to lallai zaman ƙauye zai yiwu zai yi daɗi. Kuma, dama in zan taho ƙauyen to zai zama na duk wani abun da na san ba zan samu a ƙauyen ba, zan yi lissafi na tafi da shi. Tunda inna zo, in ma bansamu a ƙauyen ba bazan damu ba. Yauwa. So ka ga kenan Starlink da solar panels shi kenan, to kuma ban tabbatar wajen za'a samu ruwa a ƙasa ba, shi ma sai a je a yi tono, a yi tono a samo ruwa a ƙasa. In aka samu ruwa a ƙasa shi kenan sai a kafa famfuna. Ka ga an, an yi solving matsalar, an magance matsalar rashin ruwa. Tah, sai batun gini kuma. Ina so a yi gini mai kyau, mai ƙarko, mai ƙarfi, wanda duk wani abu za'a iya yi a ciki. Yauwa wannan kenan. To amma ka ga in da a birni ne wannan duk a gida ɗaya duk za'a samu wannan abubuwan. Already dama akwai ginannan gida, akwai intanet, za'a iya samu ta irin subscription da muke yi, sannan, ah, ga wuta, musamman nan area da nake zaune akwai wuta. Duk da dai yau kam an samu matsala yau tunda safe ba mu da wuta a nan. Eh, so akwai wannan issue ɗin. Amma dai normally muna samun wuta a 24 hours, da mu samu wuta aƙalla 22 hours kam. Awa ashirin da biyu za mu samu wuta. A awa ashirin da huɗu za mu samu wuta na awa ashirin da biyu. To ka ga yayi za'a iya cewa ana samun wuta ko? Tunda ai wannan wajen 98% kenan za'a ce, na guarantee na samun wuta akwai shi. To wannan kenan. Amma ina son ƙauye gaskiya, amma dai yanzu kam na fi son birni. Eh.

Wai, wai, wai gaskiya akwai abubuwan sha da dama dai kam amma dai Allah ya taimake ni, na zama mai turjiya a kan shan abun da bai yi cutar da ni ba. Shan abun da ba zai ƙare ni ba sai dai ma ya rage ni. Na mayar da hankali wajen shan abubuwan da suke da amfani a jiki, eh tare da ƙauracewa waɗanda za su cutar da ni. Yanzu misali, abun da babbar abun da na fi sha shine shayi, green tea. Shi kam wannan kullum yawan min in dai da rai da lafiya da wadata sai na sha shi. Ina shan shi da safe in na tashi bayan na sha ruwa sai na fara sha ruwa saboda kaffeine da yake ciki ba a so mutum ya fara shan kaffeine a cikin cikin da ba kome. So sai na sha ruwa, in na sha ruwa sai na, sai na haɗa shayin. Da ma ina da wani buta wanda zai ɗauki kamar kaso ɗaya cikin lita. Eh, in aka raba lita gida uku to butan da nake dafa shayi yawan shi zai kai kaso ɗaya cikin ukun lita. So a nan nake zuba ina da ganyen shayi akwai su a cikin kwalaye ƙanana haka. To ina juya ganyen shayin a cikin butan sai in dafa shayin. Zai kai kamar minti ashirin aka hoshi. To in yi minti ashirin a kan wuta to kusan ya gama dahuwa kenan. Ba zai fara tafasa ba sai a wuraren minti na sha biyar a nan zai fara tafasa. To in ya fara tafasa zan bar shi ya tafasa, ya tafasa. Sannan yauwa na manta ina sa suga tare nake saka ganyen shugan, ganyen shayin da sugan sai in saka su a cikin butan sai in auna ruwa wannan adadin kaso ɗaya cikin uku na litan sai in sa. To in na sa sai in bar shi a kan wuta ya yi minti ashirin. Daga minti na sha biyar zai fara tafasa. Sai in bar shi ya tafasa, ya tafasa, ya tafasa na wajen kamar minti biyar. To in ya kai wannan minti biyar ina tabbatar ya tafasa sai na kawo kayan ƙanshi akwai lemongrass, akwai na'ana, mint kenan. To su nake sakawa yau in na sa wannan gobe zan sa wancan ko kuma yanzu in na sa wannan anjima zan sa wancan. To yanzu misali idan yau, yanzu yau na sha da na'ana, eh na sha da na'ana. Gobe in Allah ya kai mu zan sha da lemun tsami ciyawa to haka yake nake tsarawa. To bayan haka in na yi dafawa na farko muka shanye to ina zuwa na yi dafa wani biyu sai in ƙara ruwa da suga Wani lokaci har da cinnamon ina saka wa a dafa wani biyu da kuma kananfari ina saka wa shi ma. To in na saka kaninfari shi akwai buƙatar ɗan dahu. In ya dahu yana bawa shayin ɗanɗano mai bauiri yana sa shi ya ƙara bauiri. To ni dama yanda nake shayin yana bauiri concentrated ne gaskiya saboda wannan ganyen shayin da nake saka wasu shi suke saka wa a lita ɗaya ni kuma shi nake sawa kaso ɗaya cikin lita. Kaga zai ƙarfi shayin zai zama concentrated. To haka nake shan shi ni da wani mutum ina da muke sha tare. Akwai wanda yake sha amma shi sai na biyun yake sha na farko yana ɗan bashi matsala. To wannan kenan. To wani lokaci ina ɗan shan gahawa ma coffee kenan, shi ma ina taɓa shi. To nan dai ba kamar sauran sassan duniya za ka je ba ka samu inda ake dafa gahawa ka sha sai dai shayi. To amma da zan samu inda ake dafa gahawa kamar inda ake dafa shayi to lallai zan je can naga da sha. Eh saboda ina, ina sha wanka hawa gaskiya. Wataƙila ma in na fara ɗanɗana shi na sha shi har yau da gobe wataƙila ma zan iya haƙura da shayin wataƙila. Eh amma shayin dai kam mun zama ɗaya gaskiya kullum sai na sha shi. To irin su coke kuma gama wannan suga ne poison ne. Shi sai dai watai biyu ma ban sha ba idan na sha sai na sha sau ɗaya idan nayi ko malaria ko niyabo saboda warin da maganin malaria yake.

Aaa, ina son ɗaukan hoto sosai ma. Sosai musamman da yake ina ɗaga nauyi to ina so nanga ganin cigaban da nake samu a gina jikina. Inda ina ɗaga nauyi kullum. To nakan daga lokaci zuwa lokaci wani lokaci kusan kullum ma a jere, nakan dinga ɗaukan hoto wai ina duba mataki na cigaba da na samu a gina jiki da nake ta hanyar ɗaga nauyi. To ɗayan kuma ɗaukan hoton da nake shi kuma lokaci zuwa lokaci misali idan nasa wani kaya ina so in ga yanayin yanda sukayi min kyau to ina dauka kuma abun da zai baku mamaki shine yawanci nina ke ɗaukan kaina ina sa aaa counter ina sa timer. Saboda yawan yanda nake ɗaukan hoton ina ganin zan damu wani ya tashi wai ya ringa ɗauka na kullum. So sai nake sa timer nasa seconds nai pausing sai ya ɗauke ni, zai in ajiye. So yanzu ina da hotuna da yawa wanda ni na kai na ɗauki kaina da kaina wanda aaa yana nuna min irin cigaban da nake samu a girman jikina, gina jikin da nake ta hanyar ɗaga nauyi. Yauwa. To sannan idan na je wuraren shaƙatawa kaman aaa wuraren da akwai bishiyu, akwai ganyeyyaki, akwai ciyawa da waye waye da dabbobi, dama ina son na dinga ɗauka. Saboda abun yana bani sha'awa kuma waje ne mai kyau mai ban sha'awa wajen ɗaukan hoto. Tare da kuma wannan kore koren abubuwan ganye ganyen da ciyawa ciyawa da bishiyu da kake gani yana bawa ƙwaƙwalwanka abinci mai kyau. Saboda an ce ƙwaƙwalwa ganin kore shar na abubuwa na daga kayan itatuwa, anyi anyi itatuwa da ganye ganye da ciyawa ciyawa duka yana, yana tamkar yana bawa abinci yana bawa ƙwaƙwalwa abinci ne. Yana sa kaifin ƙwaƙwalwa da saurin fahimta da sauran su. Kuma ɗaukan hoto yana sani zama aaa me mai da hankali sosai saboda ai wajen ɗaukan hoto yayi kyau ba haka kawai za ka yi shi bulus ba. Sai ka tsaya ka seta ka kimtsa, ka shirya ka auna sai ka, sai ka duba inda rana yake haskawa daga ina rana ya fito, ina rana yake kallo sannan ina lens ina idon kamaran yake kallo. To duk sai ka duba wannan idan misali rana ya haska gabas ne to yanzu zaka zo ka ɗauki hoto kai ma sai ka sa eee kamaran wayan naka ya kalli gabas saboda in idan rana ya fito yana kallon gabas kai kuma ka ɗauko kamaran ka kana kallon yamma to za suyi clashing kuma hasken rana ya fi na kome. Idan ka ɗauke abu ta hanyar kallon rana kaman idon mutum ne ai. In kana kallon rana zai dishe ba za ka gani da kyau ba. To dama lens tamkar ido ne ai. To idan rana yana ta gabas kai kuma ka ɗauko abu kana kallon yamma to zai dishe idon kamara ɗin. Amma idan ya zama na ka bi inda rana yake haska ka, in rana yana haska gabar to kai ma ka sa kamaran ka ya ɗauki gabas sai ka ga abun da ka ɗauka ya fito haske mai kyau yayi kyan gani an ganshi da kyau. Amma haske yana kallon, hasken rana yana kallon gabas ka ɗauko waya kana kallon yamma to hasken to to eee hoton zai, zai dushe shi zai dishe dishe ba za a ganshi da kyau ba. Zai, ba zai yi kyau ba, ba zai yi kyan gani ba saboda zai zama tamkar mutum ne yana kallon rana yana so ya kalli rana ya ga miyene. To kaga ba a yin ido biyu da rana kuma saboda shi rana shine tushen duk wani haske a duniya. So in ka kalle shi za ka ji jiki to haka ma.

Eh gaskiya ina son ci amma kuma ina tsoro saboda mu gaskiya a nan yankin mu ana wasa da lamarin kula da lafiya. Saboda gaskiya za ka ga abinci kana so ka ci amma kuma kana tsoron yanayin tsaftan su. To yanayin rashin damuwa da tsaftan su ne abun damuwa. Shi ne babban matsalar. To amma in da babu wannan matsalar na zan iya cewa tabbas ina kai, haka ma zan ce ina so. Amma sai na tantance ne in da ba su da matsala na tsafta. Wanda za ka ci hankalin ka a kwance. To wani irin wannan ne ina, ina iya ci ina ci. Amma sai na tantance da kyau. To akwai wasu wuraren da da a titi a nan ne kaɗai za ka samu irin abincin da kake so. Yanzu misali ni da yake bana yin tour to akwai wani shago a kan titi suna yin tuwo da miyan ku, ewa da miyan kuka, da miyan ganye. Kuma sun iya miyan yana da daɗi. Amma dai a kan titi yake to kuma abun da shi yake kwantar min da hankali abinci ma da za su ba maka tukunya yake kai tsaye yana cikin tafasa yana da zafi. Haka za su ba maka so kana da garantti hankalin ka a kwance cewa ba za ka ci wani abun da zai cutar da kai ba. Saboda daga wuta yake kai tsaye za su ba maka cikin food flask dinka. To wannan kenan. Amma akwai wuraren da za ka samu waɗanda sun gama yin abincin sun ajiye shi har ya ɗan fara huce hucewa. To wannan yanzu ɗiba za ka je kana ɗan jin tsoro tsoro saboda ba ka san ya ake yi lokacin da aka gama ba ka san ya ake suka sassaka shi. Abin da suka sassaka ba ka san sun yi sha tsaftace ne ko ya ba. To duk akwai wayan nan abubuwan ana duba wayan nan. Yanzu misali ɗazu na sai yi ƙosai da kunu. To ƙosan dai sun burge ni ba sasa hannu. Da akwai wani kaman serving spoon haka da shi suka ɗibi ƙosan suke saka wa a cikin leda. To sai kunu. To kunu ma shi kuma akwai wani kofi da shi ake ɗiba a cikin flask ɗin. Sai a zuba shi ma yana da zafi. So in sha Allah shi ma ba matsala saboda yanda yake da zafin nan mutum bazai ma iya ainihin sa hannun shi ko wani abu a ciki. Balai ya ɗauki wani kwayan cuta ko wani abu. So sannan na ci ƙosan na, su ƙosan na su gaskiya ba dai fi yana da daɗi. Sai na tuna da akwai wasu su kuma da nake zuwa da safe ina saya. To su kuma ƙosasin su ya fi daɗi gaskiya su kuma matsalar su, suna sa hannu ne su ƙirga maka na adadin kuɗin da ka bayar. Ita kuma wannan yau da na je da wani lugai ne za, za su dinga ɗiba suna ƙirgawa su saka maka. To abun ya burge ni. To akwai wannan nake, wanke wancan na faɗa masu tuwo. To su wannan wanda sun iya amma da hannu su ƙirgawa su, suna yin hatta fanke ko cin cin suke ce ma shi. To na kan sayi wannan ma. To amma yanzu da na ƙara ganin wani waje sai na ga fanken na su ya fi daɗi saboda suna bari ya soyu da kyau. Za ka ga yayi, yayi ruwan ƙasa mai duhu sosai. To in yi irin wannan soyuwan to kawai ka san zai yi daɗi. Za ka ji daɗin shi sosai. To wannan ma suna yin ƙosai amma ba su iya yin ƙosai ba gaskiya. Ƙosan su ba daɗi kwata kwata in ka haɗa shi da na wannan da na saya yau ɗin nan da kuma wannan nake saya da safe. Amma kuma fanken su ya fi na wannan nake saya da safe daɗi. To ka gani wannan inda ya yi gaza sai wannan ya ɗara wannan inda ya ɗara wannan sai ya gaza. Haka ne. So zan iya cewa ina son cin abincin titi. Amma yana ga lokacin da zai zama na ina da ma'aikaci wanda zai dinga dafa min abinci to ina ganin ba lallai ma na buƙaci cin abinci a titi ba. Saboda ai ina da me dafa abinci ƙwararre shi zai min duk irin abun da nake so. Ka ga shi kenan ba amfanin cin abinci a titi.

Eh, gaskiya akwai lokacin da na fi so da rana tabbas. Kuma ba wani lokaci ba ne fa ce lokacin da nake ɗaga nauyi. Eh, ina son wannan lokacin sosai saboda wannan faɗa ɗa nake yi da raina. Saboda ai rai baya son wannan ɗaga nauyin saboda yana da wahala. Saboda haka hanya ne na koya wa rai juriya da dagiya. Akan abu wa zai koya maka juriya da tinkaran abu duk da kana tsoron shi. Kaman in da yake faruwa ina zo squatting. Squatting yana bani tsoro. Ko da yaushe in zanyi, ko da yaushe ina tuna zanyi squatting ina jin tsoro. To amma kuma sai in tuna cewa to fa duk tsoron da nake ji nan dai na yi shi. To zan ji daɗi, zan san cewa na yi accomplishing wani abu. Na yi wani abu mai muhimmanci. In da abu yake damu na, idan misali ban yi ba. Misali ace na ga ƙarfe huɗu ta yi haka kuma na tuna ban yi squatting ba. Sai inji na yi asara lokaci ya tafi a banza. Amma idan na yi ƙarfe huɗu ta yi sai in ga kai. Yanzu da ban yi ba fa da shikenan na yi asara ko? Sai inji daɗi. To gaskiya rana lokacin da na fi so da rana shine lokacin da nake ɗaga nauyi. Ina fara wuraren wani lokaci ina fara wa sha biyu har zuwa ɗaya da rabi zuwa biyu. Wani lokaci kuma nakan fara da safe. Zan fara sha ɗaya har rana ta zo in shiga sha biyu, sha biyu da rabi zuwa ɗaya. To babban dalilin da ya sa nake jin daɗin wannan lokacin shine idan mutum ya motsa jiki ƙwaƙwalonsa yana saki wasu sinadarai wanda ake cewa akwai daga cikin su akwai serotonin, akwai dopamine da sauran su. To wannan suna sa mutum ya ji wani daɗi hankalinsa yakwanta. Mutum yana jin wannan. To ko don wannan ina jin daɗin wannan lokacin na rana wuraren ƙarfe sha biyu zuwa ɗaya tsanani zuwa biyu shikenan. Na gama duk abun da zan yi. To bayan nan ɗaya lokacin da na fi jin daɗi da rana shine lokacin da ko da yake wannan ya zama na yamma ne. Da zan ce tafiya sai na tuna sai ƙarfe huɗu da rabi ta yi. Ka ga nan kuma an fita daga rana an shiga yamma kenan. So tabbas wuraren sha biyun nan dai sha biyu ɗaya, biyu su ne lokutan da nake jin daɗi da rana. Eh, wani lokaci ma na gama ɗaga nauyi da wuri. To a wani lokacin na rana nakan dafa irin abincin da zan ci. Wani lokaci sai na gama ɗaga nauyin nake dafa abincin da zan ci shima da rana zan yi. Saboda bayan ɗaga nauyi akwai ɗan jikkata da sauran su. To amma dama yawanci ban cika cin abincin ba ma sai, sai da daddare bayan na fita na taka wuraren ƙarfe huɗu da rabi ban dawo ba sai magariba. To in dai abincin da rana zan yi shi around wani lokaci da abincin dai dafa abincin da ɗaga nauyin ina haɗa su wani lokaci. Idan misali sai saukan abu ne zan dafa kamar shinkafa fari haka. To shi ka ga shinkafa in ka ɗaura shi a wuta, ah, yayi mintuna ashirin na farko ka zubar da ruwan ka sake sa sabo ka wanke. Irin haka ka yi haka sau biyu. To za ka samu ka gama dafa abinci sai ya zama na. Ko da kana ɗaga nauyi ka raba ƙafa kana dafa abinci kana ɗaga nauyi. Yauwa. To ya danganta da irin abincin da zan dafa. In zan dafa da rana ne in zan in ban yi ba tun da safe ko tun jiya to ina gama ɗaga nauyi zan yi shi da rana kenan. Saboda haka gaskiya wannan lokacin shine na fi so kuma shi yafi muhimmanci a wajena da rana. Saboda a nan nake yin duk abubuwan da nake bukata na wannan rana.